To fa. To wa yake, wa ye bai san haske a rayuwan nan? Ko wa yana san haske amma kuma me? Ba ko da yaushe ne me za ka iya tunanin ko ka dinga cewa maybe kana buƙatar haske ba, musamman a ɗaki. Ɗaki kuma ina da ɗaki na kwanciya bacci. Sai katuna min da wani bayani wani labari ina da aboki na wanda muke ɗaki ɗaya a makaranta. To shi maganan gaskiya haske yana damun shi sosai musamman in zai kwanta don bai iya kwanciya da tare da haske. Toh har lokaci ma ta kai wani sa'in Inta tsokanan shi nace Ai kai baka son haske Ya ce Eh na hatsalashi ta wannan ɓangaren sosai. Duk da na san me yake nufi haske ne baya buƙata a lokacin da zai yi bacci. To maganin gaskiya ƙwaƙwalwar mutum ma bata iya hutawa idan da haske amma at least idan aka ɗan kashe hasken nan in mutum zai kwanta yana samun natsuwa sosai ya samu ya yi bacci da kyau. To wannan hasken ne dai ban buƙata amma ko da yaushe ina buƙatar haske ba ma a ɗaki na kaɗai ba a duk inda na samu kaina Ai haske rahama sosai. Ina son haske shi ne wannan.

Kunje kuda neman magana. Wane-wane irin magana ne? Kucewa da ina son naman abincin titi ko yaya ne? Hm-hm. Kuna so mu fada a daren nan ko? So. Tunda kuna ganina na namiji kuma banyi aure ba amma maganan gaskiya bana son abincin titi. Abincin titi yadda ake fada bai da albarka. Maganan gaskiya kuma haka ne. To gara ma ko yaya ne ka hakura ko ka kirga da kanka ko kuma kaje kaci abincin gida, gaskiya shine yafi. Amma maganan gaskiya bana son abincin titi. To ko amma inacin, in zan fara cin abincin titi ai na samu wanda zai mun fada ko? Ai basu ƙari ba. Maganan gaskiya abincin titi bai da albarka kawai sai dai kaci kawai don kwaɗayi baɗi. Wai kana son ka koreɗayin waƙaɓa? Shine maganan gaskiya. Ku.

Abokan ciniki suna nufin asset dina? A'a, Maganar gaskiya bana wasa da abokan ciniki. Lalle da girmamawa haka maganar gaskiya fara'a da sakin fuska da sauransu shine tattare mutum yayi da abokan cinikin shi. So girmama abokan ciniki kamar ƙoƙari shi ma wani bangare yana ƙoƙarin ka siye customer dinka. So Maganar gaskiya bana wasa da su, ina ƙoƙarin yi musu mu'amala mai kyau da sauransu don su ji daɗi a ransu ma don kuma nan gaba ma ya zama na cewa sun tabbata da ba su je ko ina ba sai waje na. To wannan gaskiya ne daga cikin sirrin riƙe abokan ciniki yana. Ba ma su kaɗai bada a mu'amala na nayi da gobe bana dawo. Ina da ƙoƙarin in kyautata mu'amala na da mutu.

To, haihuwa na ga wannan tambaya ce mai daɗi. Na ji daɗin wannan tambayan naku ina nake son ziyarta. To! Ni kam ina son ziyartar gurare da dama. Ai ni, ina, ni ɗan adam ne mai son ziyarar gurare daban-daban, daban-daban. So, na farko, God this is emotional. Ina son na farko dai farkon farko, na ziyarci ƙasa mai tsarki, Saudiyya. Saboda na je na yi sauke farali, to na yi aikin hajji na samu kuma Allah ya bani dama na je na yi umra. So na biyu kuma a nomar ƙasashen da nake so mutuwaso sosai na je ta ci ƙasar Turkey. Gaskiya ina son na je ƙasar Turkey sosai. So, yana ina son na je UAE, ina so kuma na je Malaysia. Can I say Malaysia? So ina so na je France, ina so in je, yeah, ina son in je Russia da sauran gurare dai masu daɗin zuwa. Ina son in je kamar Qatar, China. Ban fiya so na je UK ko US ba. So nagode in zo, yeah, ina fi so ma in je UK kafin ma in je US especially London.

An zo wajen. Kun sani ma har na fara ƙoƙarin craving ɗin shi tun kafin in faɗa abincin gargajiya. To, abincin mu ne na Hausawa asali gaskiya maganan gaskiya. Abincin da zan fara sawa a forefront a sawun gaba wanda nafi so shine shinkafa da wake. Maganan gaskiya. So in ka cire shinkafa da wake kuma wanda zai zo na biyu shine ɗan wake. Ina son ɗan wake sosai da sosai. Sannan kuma in aka tafi, aka tafi ina son tuwo, ina son alala. To gaskiya abin da nake so kenan. Maganan gaskiya yanzu shinkafa da wake ma ko da a ji yanzu na gama wani cin abinci kawai naga shinkafa da wake zan iya samu na yi ma creating space na ci saboda yadda nake son shi sosai yake so na shi ma kuma shine gaskiya. Na son shinkafa da wake sosai. Ko da a ma yanzu na ci shinkafa da wake na ga wani zan iya ci.

Allah ka yafi rediyo. Maganin gaskiya, a da kam mun ji rediyo sosai kamar babu ba, kamar ba zan dena ba. So amma ban sani ba saboda invention ko kuma ci gaba da aka samu na, technology. So gaskiya ku sanzance, dun na dena jin rediyo, mamanmu ne dai koyaushe tana jin rediyo. Abin da yasa ma yawanci na tuna jin rediyo, sai wani abu ya faru. In ya faru kuma, sai ya fi wani abun ma sai a kwana kafin ka sani. Wani abun kuma sai ya ɗauke ka a wonni da dama kafin ya je ma rediyo. To amma hanyar intanet kuma menene yana iya faruwa kana iya sani a nan da nan kafin ma ya je. Tsosai dai kuma matsalar abubuwan intanet, wani bayanin ko kuma wani labarin idan ka ce za ka ji, ba lallai ya zama cewa na gaskiya bane ba. Saboda su rediyo suna kokari ne su kawo duk labarin da ya zama ingantacce. So mutane kuma da dama a yanzu ko ya zama ɗan jaridan kan shi ko kuwa kawai kawo labari yake, wani ma ba gaskiya bane kawai saboda don ya samu ya trending ne. Shi ne gaskiya. Amma gaskiya na dade ma yanzu ba na ji rediyo. Shi ne maganan gaskiya.

Wata tambaya, ku gani na kuke kamar zan zama mai cajar makuke tambaya kenan taɓ Ai kodai. Kun gantacen ma cajar tana nan jikin socket na caji. Gaskiya dai kamar waya na, kusan ko yaushe ma wani lokaci ina sata a caji. Wanda dai Allah ya sa ma yanzu wannan wayan tana da rike caji da kyau. So amma maganan gaskiya, zan iya cewa bani da takamaiman lokacin saka caji. Kawai dai. Ko ya na ga caji na ya danyi ƙasa so zan nema in saka. Amma in da a ce za ku ce wane lokaci na fi sa caji to da sai na iya amsa muku wannan kai tsaye, sai na ce muku da dare. Maganan gaskiya dama da dare in zan kwanta nakan iya sa caji. So da safe sai na ɗauka waya ina tashi kan amma bayan wannan ina sawa kamar da rana saboda daga dare su safiya zuwa rana, toh na son caji na ya ɗanyi ƙasa, sai kuma da dare dai yawanci kamar da wurwuri haka. Shine time inda na fi sa caji.

Kai gaskiya zan iya cewa na gode ma Allah. Maganan gaskiya ba ni da abin da zan ce sosai sai godiya saboda a gurin aiki kam na samu babban nasara sosai. Na samu nasara sosai. So na zo ne gurin aiki a matsayina na bako wanda yake neman koya ya ma da ɗan ƙara samun experience na aiki. Kawai ina tafiya ba ruwana da ma za a ba ni kuɗi ko kuwa ko koyaya ne. So kuma sai ya zama har ya kasance cewa an iya ma ɗaukana an ba ni dai kam, kam kuɗin mota na tafiya gida. So a hankali, a hankali han na zaman cewa ma na samu yagen matsayi ma an ƙara mun matsayi na aiki, yanzu biya na ake sosai kuma zan, ba zan iya lissafa ni'imomin da na samu ba sakamakon wannan aikin. Gaskiya zan iya cewa na gode Allah.

Gaskiya ina inganta aiki ta ɓangare da dama. Aiki ko nawa ne ko banawa bane. Gaskiya ina ƙoƙari naga cewa na inganta shi da kyau. Kuma hanyar ta farko da nake inganta aikina shine na tabbata na yi shi ba a gaggauche ba. Na ɓata lokacina da kyau nayi shi. Duk da ma ɓata lokacin ba zai zama ɓace lokaci ba saboda me ka yi abin da ya kamata, ka bar abinda ya dace. Da daga baya kuma ya zama na cewa ka zo kana ƙoƙarin ka gyara akan abin da kariga ka yi Nisa kayi tunanin ka yi shi da kyau. So gaskiya ina taking time ina naga na yi abin da ya kamata da kyau. Mutane suna jin daɗin hakan. Da ace ka yi abu cikin sauri kuma bai wannan ba amfanar ba ko bai wadatar.

Ni gaskiya mutum ne wanda ban fiye son takalma ba sosai, irin kamar tara takalma. Maganin gaskiya takalmana baza su wuce guda uku ba ma. Ɗaya normal kwaba ne. Ɗayan ma, oke zan iya cewa kaman guda huɗu. Ɗaya zan iya cewa kwaba ne, ɗayan ma haka amma shi irin na kwalliya ne haka sosai kuma normal slippers sai kuma shima normal kaman za a ce slippers amma na kwalliya wanda nan ke fita dashi yau da gobe. To ni gaskiya ban son tara takalma sosai, shi yasa bani da wannan. Mai zance ne kaman burin tara takalma sosai, ko an shi fashion gaskiya.

Mmm. Kuna kokarin tinarmin da good old days ina. Agarin gaskiya breadin da nafiso sosai. Damuna yara ana aiken mu mu siyo shi shine wani laziz. So amma gaskiya yanzu laziz anene nenshi. So sai wani kuma breadi Khadija bakery. Shima gaskiya yana da dadi sosai ina chinshi. Kowane time sannan kuma da akwai white light bakery shima ina san shi sosai.

So wasa kala-kala ne gaskiya. Kam ina son wasa, kowa ne. Am amma wasan da na fi so yanzu ne in particular a tambayi ni wasan da na fi so, shi ne wasan ƙwallon kwando. Gaskiya shi ne favorite ina wanda na fi so sosai. Ina so na ga ana wasan ƙwallon kwando kuma ina so na ga nima ina wasan ƙwallon kwando. Wannan shi ne.

Hahaha! Za ku zo ku gama, ku ji muryar da take magana a bayan wannan abu. Hamsan ku wannan ku za ku san cewa eh ita muryar 'yan madara ne ma ko kuwa daga daskiya idan shan madara, madara kai. Dan yawanci ma saboda ni ake ɓoye madara ko kuma a ƙi siyowa da yawa saboda ni ido na da madara. Ina son madara, danda akwai wani lokaci da an madara in sai da na ji la kamar ta fita a kai na saboda yarda ranan na sha ta, na sha ta, na sha ta kamar in nayi amai ama ban yi ba.

So ina lallai, ai ni kan ina iya nisan tafiyan kilomita biyu zuwa uku ma. Maganar gaskiya ina iya taku, ni kai taku dubu biyu zuwa dubu uku. Sosai da wannan ƙafan nawa. Shiyasa nake jin daɗin motsa jiki yana da amfani sosai, ina jin daɗin jiki na ina jin daɗin lafiya.

Kuna shakka ne? Kuna tunani ne ko kuna kwakwanto na iya dafa abinci ko kuwa to ku kawo recipe ku game kuke son dafawa in dafa ku gani abinci kai. Na iya dafa abinci sosai. Kanna cewa zanyi tsaki? Kuna tunanin ko kuna kwakwanto na iya dafa abinci ko kuwa ku kawo recipe ku game kuke son dafawa in dafa ku gani abinci kai. Na iya dafa abinci sosai. Mugani ya zata kasance Maganin gaskiya tun a ɗakin mu na farko da na je school na koyi girki, professional girki masu da saboda su ba kowane irin abinci ma su ke ci ba.

To, labule, labulen ma in ban iya mantawaba launin su koh, ya zama kaman brown. Toh ban san me ake ce ma brown da Hausa ba. So saboda yayi kala da carpet ɗinmu da sauran, da kujerunmu da sauran wasu abubuwan to shi ne ko, mu kai labule ya zama brown shi kuma paint ɗinmu shi ne kaman white.

Mm-hmm, tofa. Maganan gaskiya zan iya cewa ina koyan wani yare. Yare da nake koyashi ne Chinese, to maganar gaskiya kuma shi ma zan ci na ajiye. Dan da dai da abashi, yaren larabci na ɗan ƙara zama ɗan ƙwararre a kai. Chinese nai na fara kuma na ɗan ajiye shi. Ban san me yasa ba.

Abin da nake yi don nishaɗi, don na ji daɗi sosai kuma rayuwana shine karanta Alqur'ani. Shi kan shima nishaɗin yake sa ni sosai. Ina jin daɗin kasancewa na cikin karatu na Alqur'ani mai girma. Yana ɗauke mini damuwa da kewa da duk wani matsaloli da ke faruwa a rayuwana. Gaskiya yana da kyau sosai mutum ya dinga karanta Alqur'ani.

To! Me Mallam Bashir da ta na tsaban kuɗi, sai ka ce a lissafin da? Bayan ka naɗa asusun ajiya da sauransu. Da maganan gaskiya ban gan ta darajar da zan ajiye tsaban kuɗi ba. Domin ba so muke nagayatto ma kaina barayi da kai na ba. To, nawa ka ajiye a bankin mai baƙaɗi ba, an ce ka fito da su ina kuma ka ajiye su tsirara.